Gaskiya launin da na fi so, na fi so launin ruwan ƙasa. Shine launin da na fi so. Launin ruwan ƙasa shine kalan da yafi burge ni. Na ke son wannan launin a ko dayaushe. Ruwan ƙasa shine kalan da na ke so sosai sosai.

Launin labule na roya, ka launin shuɗi ne, shuɗi ne launin labule na. Da shuɗin labule da kujera shuɗi. Amma launin labule na shuɗi ne gaskiya da shuɗi shine launin labule na gaskiya kam shuɗi.

Eh gaskiya ina iya tsallake igiya. Dan muna da wani wasa wanda muke yinsa mai igiya wanda zaka shiga tsakiyar igiyan anata juyawa kana tsallakewa gaskiya ina tsallake igiyan, dan inama da tsalle sosai sosai. Ina iya tsallake rijiya kam, tsallake igiya kam sosai sosai. Ina tsallakewa.

Gaskiya abinda nake kiyayewa ina bin duk ƙarshen wata ina zuwa asibiti a ɗan duba lafiyana inji me yake damuna sannan kuma ina kare kaina daga cututtukan cizon sauro, cutar zazzaɓi ko cutar amai da gudawa. Ina iya, ina gaskiya ina rigakafi kam kafin cutar ta kama ni.

Gaskiya ina yin wanka sau biyu ne a rana. Ina yin wanka da safe, ina yin wanka bayan na dawo daga kasuwa. Da daddare nike yin wanka. Ina yin wanka sau biyu kam a rana ne. Haka nike yin wankana gaskiya. Amma akwai wa'yansu wanda suke yin wanka sau ɗaya a rana. Amma ni kan sau biyu nike yin wanka a rana gaskiya.

Gaskiya abunda nakeyi da ragowan abinci ina bawa almajirai ne, bazu barwa nakeyi ba, sai dai idan raguwan abincin ya ɓacine zuwa da safe. In ance da daddare to shine ake zuba ruwa amma idan dai yana da kyau muna bawa almajiri da safe yake amfani da shi. Gaskiya ina yin sadaka ne da abinci idan na rage.

Gaskiya ina yin waƙa a cikin zuciyata, ina iya rera waƙa gaskiya kam sosai. Dan idan ina zaune ina tuna waƙa zan tsaya in karanta ta, in yi ta a cikin zuciyata ina mai kwaikwaya. Gaskiya ina rera waƙa a cikin zuciyata, gaskiya kam sosai sosai ina rera waƙa.

Gaskiya ina kunnawa sabida idan saƙo ya shigo mun, ya sanar da ni ga saƙon da ya shigo. Gaskiya ina kunna sanarwa na apps ɗina sabida wani abun zaka iya mantawa zu alaman ne idan ya kawo shine zaka iya tunawa. Gaskiya ina amfani da shi sosai.

Gaskiya na fi son zama akan kujera saboda na fi jin daɗin zaman kujera. Saboda idan na zauna akan tabarmar, na lanƙwasa ƙafa na yana samin ciwon ƙafa. Amma in akan kujera ne za ka je ka saka yau babu wani takura a jikin ka. Gaskiya na fi son in zauna akan kujera akan in zauna akan tabarma.

Muna aiki ne gaskiya. Ba mu taɓa yin aiki tare da ƙungiya ba. Gaskiya ban taɓa yin aiki tare da ƙungiya ba. Ban san ya ake ba, ban san yatsarikan su yake ba. Ni kam dai bana amfani da ƙungiya kwata-kwata. Dan inda nake ma ba a yin ƙungiya sosai gaskiya.

Gaskiya ina share ɗakina sau biyu. Ina sharewa da safe, ina sharewa da dare ɗakina. Sau biyu de ke share ɗakina. Ina son kuma tsabta ne. Amma kuwa wani lokaci idan ayuka suka yi yawa sosai, sau ɗaya nake share aiki. Idan na fita sai, ina dawo da daddare sannan sai in zauna na inyi share.

Kai kullun ina cikin addu'a, ina cikin addu'a Allah ya yafe mun ƙura kurai na gaskiya. Kullum ina cikin addu'a sosai sosai ina yin addu'a gaskiya kam sosai. Wallahi tallahi don yin adu'a akwai daɗi shine take kan karima take hannuna ama haske a rayuwar ka.

Gaskiya wajen aikin mu shago ne haka da tabura da kujerun zama. Da na'uran sarrafa kanta. Kwamfiyuta shine shagon namu gaskiya shago ne. Shine yanayin wajen aikin mu kuma ana shiga ana fita da sauransu.

Gaskiya ina shan ruwa sosai, dan ni ban san iya adadin ruwan da nake sha ba, sabida bana iya lissafawa. Dan duk lokacin da naji ishiruwa nake ɗaukan ruwa nake sha nake sha. To ka ga ban san iya adadin ruwan da nake sha ba. Amma dai idan na aƙiyace ina shan leda goma na pure water a wuni.

Gaskiya ranar da na fi so, na fi son ranar Juma'a. Juma'a ne ta fi so gaskiya a ranakun da na fi ko wane ranaku Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. Na fi so ranar Juma'a gaskiya, ranar Juma'a ne muke zuwa sallar Juma'a ka ga kowa tsabtsab, ba dauɗa a jiki.

Gaskiya abun da yafi muhimmanci a abokantaka, gaskiya, gaskiya da riƙon amana shine abun da yake jumawa a abokantaka. Ka gaya wa mutum gaskiya shi ma ya gaya ma gaskiya. Ka gaya mai me yake damun ka, shi ya war ware ma. Shine gaskiya abun da yafi, shine gaskiya da riƙon amana yafi kowane.